Kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh, ina da fanka a rufin ɗakina, sabida zafi ne a yanayin inda muke, so rayuwan sai da fanka. In ba haka ba, zafin ya yawaita sosai. To ina da fanka a uwarɗakina cikin uwaɗɗaka, ina da shi a falona.

Yaya kake ba da ra'ayi a aiki? Eh, ina ba da ra'ayi ne a matsayin shawara a wajen aiki. Saboda duk gaba daya mu haɗu mu duba idan shine abin da ya fi dacewa sai mu haɗu muyi. Saboda ba ni kaɗai nake aiki a wajen aiki ba. Ina tare da abokan aikina wanda duk abin da mutum ya kawo mukan ɗauke shi ne a matsayin shawara.